Abun da nake yi idan na kamu da mura, nakan bar wanka da ruwan sanyi in kuma shan magani. Ina shan ruwan shayi sai na sa citta da kanamfari ciki domin yaji ya taɓa ni, sai na sayi maganin mura in ci gaba da sha sannu sannu har murar ta sake ni.

Eh, ina mike jiki da safiya. Abun da ya sa nake mike jiki saboda kare lafiyata, yana ƙara min lafiya kuma yana ƙara min sanaɗalan ƙala ƙarfi. Ina mike jiki kamar haka, zan yi gudu na zagaya unguwan mu sau uku ko sau biyu.

Kayan dakin da na fi so, na fi so in ga kayan daki kujera da pillow da katifa da gado. Amma abin da ya sa ba na da su shine ba na da kuɗin sayan irin su, sai in yi amfani da irin waɗanda ke idan can.

Eh ina raba abinci na da mutane. Abin da ya sa nake raba abinci na da mutane su ma idan sun samu suna bani, idan suka dafa sai su aiko min shi a gida na. Ni ma idan na dafa sai in aika musu da shi. Amma in dai gaskiya da su samu ne da ba su aiko mun da shi ni ma ba zan zanƙi in aika musu da shi.

Yadda nake kula da gashina shine bana tada gashi sai dai in dingayi duk sati sai in je in yi aski saboda bana iya kula da shi. Na fi son idan ya fito in je in aske shi don ya fi min sauƙi, saboda dauɗa na lakewa cikin kai ni kuma bana son irin wannan dauɗar da ke shigima a kai.

Ina ɗiba saƙonni aiki kammal su bakwai zuwa takwas, saboda a duk sanda nama wani aiki zai yi ƙoƙarin turamin kuɗi. Ni kuma na fi so yanzu in ƙanyi ina ɗiba saƙonnina in ga ko an turo kuɗin.

Ina ajiya hotunan wayana a inda ake aje hotun waya saboda bana son in kai su wani wuri inda za su mun wayan nima.

Na fi son launin baƙi saboda launin baƙi yana da gwanin ban sha'awa musamman ma kana farin mutun idan ka sa launi baƙi sai ya ma kyau sosai.